Tabbas ina motsa jiki kullum kaman da safe idan na tashi kafin in yi komai. Idan na gama brush kenan sai in mommotsa jikina, in jujjuya jikina saboda motsa jiki yana da matuƙar amfani a rayuwa. Idan na mommotsa jikina sai in zauna sai in ci abinci. Wani lokacin kuma ba ma sai na ci abinci ba kawai zan mommotsa jiki ne kawai saboda in ji daɗin jikina. Wani lokacin kuma tin zan motsa jiki da safe kuma zan motsa jiki da daddare kaman kafin in kwanta. Don yin haka yana da matuƙar muhimmanci, yana sani nishaɗi na samu nishaɗi a cikin baccina. Wani lokacin kuma bana ma motsa jiki the whole day ɗin, da safe, da rana, da daddare bana ma motsa jiki. Haka zan bar jikina kawai.

Sabulu da nake amfani da shi, ina amfani da sabulu ne kala kala. Ina amfani da sabulun Lux, ina amfani da sabulun Lotion, ina amfani da sabulu, sabulun wanki. Da safe idan na tashi zan fara wanke idona da sabulun Lux saboda sabulun Lux yana share duka dattin fiska. Wani lokacin kuma idan na tashi da safe ba zan yi amfani ma da sabulu ba, ruwa kai zan yi amfani da shi saboda in samu sauƙi. Wani lokacin kuma idan zan yi wanka zan yi amfani da sabulun Lotion saboda sabulun Lotion yana da amfani sosai, yana da kyau a jikin mutum.

A kullum idan na tashi ina fara aiki ne kaman misalin karfe bakwai na safe. Saboda aikina a wurin aiki-- a wurin-- a asibiti nake aiki. Idan na tashi karfe bakwai na safe, sai in wanka in shirya kaina. Sannan tashi in je wurin aikin da zan yi aiki kenan. Idan na shiga wurin aiki, misalin karfe bakwai, abin da zan fara yi shine in je in gaida HOD na. Sannan jan cike rajista, rajistan da ake amfani da shi wurin nuna-- rajista ɗin shi zai nuna ma mutane cewa ka zo wurin aiki ko ba ka zo wurin aiki ba. Abin da yanda nake yi kenan kullum idan zan zo wurin aiki ina zuwa da ayi wurin aiki ne karfe bakwai zuwa karfe takwas na safe.

Kayanci da nafiso shine nafison kayan cikin hanta nafison kayan cikin ƙoda nafison kayan cikin tumbi sannan nafison kayan cikin ɓargo. Abinda ya sa na fi son kayan cikin hanta shine, hanta yana ɗaya daga cikin kayan ɗaya daga cikin kayan cikin da yake da daɗin ci sosai. Jini ne amma jini ne wanda za a iya ci kayan cikin. Amma kuma banda hantan kayan ciki ina son ƙoda kuma. Shi ma ƙoda yana da daɗin ci sannan kuma yana da ƙara abu a cikin jikin mutum.

Sosai ma ina kallon inuwana musamman ma lokacin da idan rana ya fito sosai, kaman ranan karfe biyu yana nuno inuwana kuma ina kallon shi. A ranan karfe biyu yana nuno inuwana ne a dedai da tsowona. Ba zai ƙara ba kuma ba zai rage ba yanda ranan karfe biyu yake ke nan. A ranan karfe huɗu kuma yana doubling ne, wata yana ninka inuwana sau biyu yanda idan na kalle shi ko ma daga ina nake zan gane cewa gashi wannan inuwana ne. Ina kallon inuwana sosai musamman ma a lokacin da nake cikin rana sosai ko ma a cikin duhuɗin idan na kalla inuwana zan iya ganewa komai yake faruwa.

Ina amfani da matashi ne kaman guda ɗaya zuwa guda biyu, musamman idan zan kwanta da daddare. Saboda matashin da nake amfani da shi, ina amfani da matashi ɗaya ne inda zan ɗora kaina a kai, saboda ya ɗaga mun kai ba tare da na samu matsala ba. Ɗayan matashin kuma ina sa shi ne a wurin ƙafa na. Idan na sa a ɗayan ƙafa na shi ma zai ɗaga mun ƙafa. Tun wani lokaci ƙafa na, na yin zafi idan na kwanta bacci. Sai in sa shi ƙafa, sai in sa matashi a ƙafa na don ya tada mun ƙafa na. Kuma na kai shi ma ina sa shi don ya mun supporting a kai na ba tare da na samu matsala ba. Kuma zan ji daɗin baccina a lokacin da na sa matashin kai kuma idan na sa matashin ƙafa. Matashin ƙafa yana da matuƙar amfani idan na sa matashin ƙafa. Matashin kai ma shi ma yana matuƙan amfani idan na sa matashin kai. Saboda zan dinga jujjuyawa yanda nake so. Idan na sa matashin kai ban sa matashin ƙafa ba, ba dole ne in ji daɗin bacci yanda nake so ba. Amma idan na sa matashin ƙafa da na kai gaba daya zan ji daɗin yanda nake so. Zan kwanta yanda nake so. Wani lokaci ma in wuce lokacin da ya kamata na tashi.

Ina abubuwa da yawa wurin kiyaye lafiya na. Misali ina yin abubuwa da yawa wurin kiyaye lafiya na. Ina cin abinci ne mai kyau, ruwa ma mai kyau. Ina tsaftace wurin mahallina sannan kuma idan na ji wani abu da ya shafi lafiya na wanda ban ji daɗi ba nakan je in ga likita don in kiyaye lafiya na. Ruwa ma idan zan sha sai na duba tukuna daga ina ruwan ya fito, sannan daga ina aka kawo ruwan sannan kuma abin da zan sha ruwan a ciki duka zan yi su ne don in kiyaye lafiya na. Sannan kuma idan na zo cin abinci zan tabbatar cewa an wanke kwanon da kyau. Idan an wanke kwanon da kyau zan tabbatar cewa inda zan zo na in ci abincin shi ma an tsaftace shi saboda in samu in ci abinci cikin natsuwa, cikin kwanciyar hankali ba tare da na samu kowane matsala ba.

Akwai mayukan shafawa da yawa wadda nake amfani da su. Ina amfani da man, ina amfani da man Doctotil, ina amfani da man Fair& White so White Pink, ina amfani da man Vaseline amma na fi amfani da man Vaseline musamman irin lokacin sanyi yanzun nan da ko'ina akwai iska kuma ba wuya ko da ka yi wanka ma jikinka zai yi fari. Sai sa nake amfani da man Vaseline sosai. Amma idan lokacin da ba na iska ba kamar lokacin ruwa ko lokacin rani ina amfani da man Doctotil ne. Saboda shi Doctotil yana sa jiki yayi laushi, yana sa fata yayi laushi. Sannan ko da ka shafa shi jikinka ba zai yi fari ba.

Ayyukan da nake yi a gida kullum suna da yawa. A gida idan na tashi da safe, nakan yi shara, zan yi wanke wanke, zan share bayan gida, zan share banɗaki, zan je in ɗebo ruwa. Ayyukan da nake yi a gida suna da yawa. Zan yi shara, zan yi wanke wanke, zan yi, ai zan girke girke, watan girka abinci kenan. Zan share bayan gida, zan wanke bayan gida, zan yi shara, zan yi wanke wanke, zan share cikin gida, zan share wajen gida sannan kuma zan ɗebo ruwa. Dukkan ayyukan nan kusan ni kaɗai nake yin shi a cikin gida. Kai, a takaice ma dukkane ayyukan da ake yi a cikin gida dai nake yin su. Ba tare da na ce kowa ya taya ni ba, ba tare da na gajiya ba. Kullum saboda sharan yana da muhimmanci. Idan na fito sai zan share cikin gida, in wowwanke ko'ina, in gyaggyara ko'ina kuma. Sannan kuma bayan na gyaggyara ko'ina, sai in share in gyara gado in sayi tashi yanda ya kamata.

Tabbas muna yin wuta da itace saboda cikin girke girken da ake yi a gida babu girkin da ya kai wuta da itace daɗi. Kaman idan ka yi, idan ka yi, idan ka yi girki da gas baza ka ji daɗin shi kamar yadda za ka ji daɗin girki da itace ba. Idan ka yi girki da gas baza ka ji daɗin shi kamar yadda za ka kunna wutan itace ka yi girki da shi ba. Idan ka yi girki da wutan wutan gawayi shi ma baza ka ji daɗin shi kamar yadda za ka ji daɗin girki da wuta da itace ba. Haka za ne ka. Idan kuma ba biki ba ne yawancin lokaci mutane suna amfani da wutan gas ne saboda yana da sauri. Amma ba saurin shi ba, ba kome ne zai iya dafa ma yanda ya kamata ba. Shi kuma wutan itace, shi kuma wutan itace kome yawan girki kome yanda yake zai dafa shi da kyau yanda ya kamata sai sama mafiya lokaci wayanda suke girki kamar nan suna ko na aure ko kuma wani biki da akeyi haka. Yawancin lokaci wutan itace suke kunna su yi amfani da shi saboda sauƙin girkin shi shi yasa suke yin hakan.

Ina son buɗe taga a ɗaki sosai, saboda buɗe taga da ake yi yawancin lokaci, idan ka buɗe tagan ɗaki, sai ka ga cewa haske yana fitowa, haske yana shigowa, musamman mu da bamu samun wuta sosai a nan. Kuma idan haske ya zo, zai haskaka maka ɗaki, sannan zai haskaka maka ko ina a cikin ɗaki, yanda za ka gane, kuma ka gan abubuwan da kake a cikin ɗaki. Muna buɗe taga kuma musamman wani lokaci kuma lokacin zafi. Idan ana zafi, dole ne sai ka buɗe taga, idan ba ka buɗe taga ba, zafi zai dame ka sosai, kuma ba za ka ji daɗin zama a cikin ɗakin ba, kuma ba za ka ji daɗin zama a cikin gidan ba, Shiyasa buɗe taga, yana da mahimman-- mahimmanci, amma kuma idan dare ya yi, ba na buɗe taga, ina kulle taga ne, saboda, idan ba ka kulle taga ba, yawancin abubuwan da suke ƙwari, za su zo su dame ka, Yawancin abubuwa, da suke kamar ƙwari, ko kuma abun da ma zai iya cutar da kai, ko kuma mutane ma za su zo su na liƙe-liƙen ka, ma cikin ɗaki ta tagar.